Suna nan iri daban daban. Akwai alawa madara, akwai tuwon madara, akwai gullisuwa, akwai alawa da ake ce wa bulakwabo, akwai siga rawan doki duk suna cikin irin abubuwan da muke sha a wancan lokacin. Akwai.

Yadda muke raba ayyuka a gidanmu, 'yan mata gabaɗaya ana sa su ɓangaren abin da ya shafi girka abinci da kula da tsaftar gida da share-share da makamantansu. Mu kuma mazaje mu ake bari da ayyukan da ya shafi ayyukan neman abincin, ahhh, sha-- ba shara nake son in ce ba, duk wani abu ne na ƙarfi da ya shafi ayyukan gidan mu muke yi, su kuma mata suna ɓangaren girki.

Muna kare gidanmu daga zazzabin cizon sauro ne ta hanyar fesa maganin ƙwari da kuma amfani da net wato gidan sauro. Wannan shine hanyoyi biyu sannan kuma da ƙoƙarin tsaftace mahallinmu ta hanyar da ba za mu bar wani gurbi da ruwa ze kwanta ba. Ballanta na har sauron ya samu damar a dasa ƙwayayyakin sa. Sa babba ƙariya dai ita ce amfani da gi ne mafi a ala.

Ai kusan mu a kasar mu Najeriya farashin komai ya canja saboda kusan kullum muna fama da hauhawar farashin kayan masarufi. Da haka dukkannin kayan masarufi a kasar mu Najeriya kullum hauhawar farashi muke samu saboda a ita kasatar mu babu tsari na a ƙayyade farashi wato price control. Kowa yana siyo abin shi yadda ya ga dama kuma ya sayar yadda ya ga dama. Hakan ya jawo kullum ake fama da wannan kuma tasirin sa ga al'umma shine zaka ga kullum mutumin da zai iya sayan abu biyar yanzu da ƙyar zai iya sayan biyu. Mutumin da ke iya sayan biyu da ƙyar zai iya sayan ɗaya. Kila ma sai dai ya sayi rabi.

To a lokacin muna yara dama kusan duk a ƙasa muke tafiya makaranta kuma tsakanin makarantar mu da gidan mu tafiya ce ta kusan aƙalla kilomita ɗaya wanda haka muke tafiya. Lokacin da muka fito zamu ci karo da yara yan uwan mu maƙwabta haka zamu yi ta haduwa. In kuma tafi kuna tafiya kuna tafiya kuka tar da wa'annan a dede gidansu su fito ku jira mu haɗu da yawa. A haka zamu je a haka zamu dawo. Wani lokacin idan za'a dawo za'a tsaya ai biye-biye irin su shan mangwaro, ah cin gwaiba a wani kamfani da makarantar su.

To, shagali mai daɗi da na halarta kwanan nan shine shagalin bikin ranan haihuwa na wasu tagwayen yara maƙwabta na Hassana da Husaina, inda aka yanka kaji, aka kawo lemo, aka kawo lemu kwalaba da na, ah, mai ɓawo, aka kawo alawa da abubuwa na jin daɗi. Aka chashe, aka sharelle, aka hutalle.

To mu a wajen mu a ko da yaushe duk ƙarshen wata muna tarurruka wanda yake haɗa maƙwabta mazauna unguwar tare da jagorancin dattijan cikin unguwar domin tattauna matsaloli na unguwa daga ciki akwai matsalolin karatun yara akwai matsaloli na muhalli sannan kuma na tsaro domin ita wannan unguwar a wannan zama akan zauna a tattauna kuma a samar da mafita, ah, domin cigaba. Wani lokacin har akan yi, ah, haɗa-haɗa, a haɗa kuɗi domin yin wani abu. Wannan ya kawo, wannan ya kawo. Wani lokacin kuma wani ne zai ce in na ɓarke nubi a je a yi. Wani kuma za a fita gaba ɗaya ne a yi aikin tare irin abun da ake cewa aikin gayya.

A to da masu fina-finai ana yin su ne musamman domin yaɗa manufofi na abin da ake so a cimma. To fina-finan Hausa kullum yin su ake yi kuma tasirin su yana shiga lungu da sako na gidajen mutane masu jin yaren Hausa da kuma Musulmi. Wannan ya sa haka kullum ana yin fina-finai masu daɗi da marasa daɗi amma kuma mutane na kallo saboda duk yadda ka zauna sai ka koyi wani darasi na rayuwar bahaushe a cikin tsarin fim.

Totin asali tun kafin kai birni ne ta gyada. Wata abu ce da take da garɗi, wadda kuma a al'adance muna cin ta ita kaɗai gyadar a ƙashen kanta. Sannan ne muna sa ta a miya, muna sa ta a abinci iri daban-daban irin su dambu, ah, da makamantansu. Sannan kuma ana zuwa ayi, a matse ta a markaɗe ta, a zo a fid da man gyada, wanda shi kuma tukunzar ayi kuli da shi. So riba biyu, ga kuli ga kuma man gyada. Sannan shi kuma man gyada yana tasiri a girke-girken mu Da soye soyen abubuwa, ah, irin su nama da kayan miya da sauran su.

Wake a ƙashin kansa wani abu ne muhimmi wajen gudanarwa abinci. Saboda shi a ƙashin kan shi yana da wasu sinadarai da ke gina garkuwar jikin ɗan adam. Wannan yasa yake da tasiri. Sannan kuma a dabi'ar Bahaushe yana yin wake da shinkafa. Wake da shinkafa nan yana zuwa irin nau'i daban daban. Akwai nau'i irin wanda ake na dafa duka wanda ake ce ma "jollof rice". Akwai kuma nau'i na farar shinkafa da wake wacce ake ce ma "white rice". Akwai nau'i iri iri iri iri salo daban daban da ake amfani da shi wajen yin amfani da wake a abinci. Sannan ana saka wake a miya irin miyar kuka da makamantansu. Toh wake yana da tasiri sosai a abincinmu kuma. A muna amfani da shi yadda ya kamata. Yana da daɗi a ciki a abinci sannan kuma ga amfani.

Toh, shi farkon wata dama wani abu ne da ake ɗauka cewa duk sanda wata ya kama sabo, to akwai wani, a, tsari ko sabon abu da zai zo da shi. Haka da wata yazo sabo mutum a jirace yake yaga me watan yazo dashi domin ya ƙara acikin rukunnan al'amuran rayuwarshi. Shi kuma ƙarshen wata yana da tasiri ne sosai, musamman ga masu aikin albashi, cewa idan aka yi albashi ƙarshen wata, za mi sai ka za mi ka din lissafin hidimobin gida a nan wurin ake yin su da aikace aikace.

To, akwai wata rana da muka kama hanya za muyi tafiya zamu je Bauchi da mota. Muna cikin tafiya motar ta lalace, mu gyara ta lalace, mu gyara ta lalace. Ya kamata mu yi awa biyar daga Kaduna zuwa Bauchi amma sai da muka yi awa takwas ba mukai Bauchi ba. Sannan kuma da ma za mu je dinner ne na daddare wanda dole ta sa muka fara tunanin ina mafita. Muka raba kanmu, wasu suka shiga wata motar suka je domin kada mu rasa bikin. Ba mu kuma ina cikin wanda suka tsaya muka ci gaba da tafiya da motar a hankali a hankali. Allah ya taimake mu muka isa Bauchi kafin a fara wannan dina. Mukai attending muka samu ainihin, ah, bikin amma dai ba cikin daɗin rai ba.

A duk lokacin da za a tsara abinci ga mutane da yawa, aa tun daga lokacin cefanen da kayan abincin da za a yi zaka ga banbanci ta hanyar da za a yo shi da yawa. Sannan a zo a samu manya manyan tukwanen girki, a zuba, a yi abun wanda da ka zo ka kalla ba sai ka tambaya ba za ka gane cewa mutane ne da yawa ake girka ma wannan abincin. Sannan kuma akwai tasirin yin ƙoƙarin a ga cewa yawan bai hana abincin yayi daɗi ba.

A duk lokacin da a ka ce sallah ta zo, mutanen da suke wasu garuruwa duk sun dawo hutu domin yin sallah a gida. Za ka tarar da unguwa ta cika, ta batse da a ce baki kenan, wato 'yan unguwar da suke wasu wurare. Sannan kuma lokacin da za a fita a je masallaci ranar sallar, za ka tarar da cinkoso saboda kowa ya fito, yaro da babba, mai iyali da mara iyali, dattijai kowa ya fito don zuwa masallacin idi. To wannan yakan sa ka samu, ah, go sulo sosai a hanya. Za ka samu dandazon jama'a suna sa komai baya tafiya da sauri, sai dai a ringa tafiya a hankali. Kuma wannan yana bada damar a ringa gaisawa da juna wanda ka daɗe ba ka haɗu da shi ba, za ka gan shi a wurin kuma za ku gaisa, kuyi musabaha.

Shi hakkin makwabta a addinin musulunci ma ibada ne. Dole ka ba makwabcinka hakkin sa, ka kiyaye hakkin sa, ka mutunta shi, ka karrama shi dukkan abinda za ka yi ma mutumin gidanka to kai kokari ka ga cewa ka yi wa makwabcinka kusan kwatankwacin haka. Domin makwabcinka ɗan uwanka ne. Akwai abubuwan da za su faru a rayuwa wanda kafin ma ɗan gidan na ka ya kawo maka agaji ko kuma ya taya ka, zaka ga cewa makwabci ya riga ya yi wannan abun. To don haka makwabci babban amini ne, abun kulawa, abun bai wa kariya da mutuntawa.

Fasahar da tayi yawa a wajen mu shine a unguwan mu shine kanikanci, wato gyaran mota ko gyaran mashin ko gyaran tricycle wato keken nafef ko gyaran keke da mashin. Saboda mutane da yawa suna amfani da su wajen ma'amalarsu na yau da kullum. Wannan ya sa mafi yawancin iyaye su suke tura yaran su domin koyo wannan aiki. Kuma lallai da yawan yara sun koya kuma yana tasiri da gudanarwar rayuwar su.

Eh haƙiƙa wa'annan ƙungiyoyi suna taimakawa mutane sosan gaske musamman a ƙasar mu Nijeriya yadda tattalin arzikin mu kullum yake shiga wani yanayi. To dukkan mutumin da ya ga ya fahimci kungiya irin wannan ya shiga zaka ga yana samun taimako da cikin sauƙi domin ana taimakawa juna ne ana taimakekeniya. Misali akwai ajiyar da ake yi wadda ake ce ma adashi wanda in kun kai ku hamsin za'a yarda cewa zamu aje wani kudi mai kama kaza misali a ce Naira dubu ɗaya. To dukkan kun nan kuka bada dubu ɗayan ku za'a tattara a bawa mutum ɗaya to sai ka ga ya samu tagomashi.

Kalmar "ran kaidadi" ana amfani da ita ne wajen gaisuwa ga mai mulki ko attajiri, kuma yana nuna ladabi da girmamawa gare su. So duk lokacin da ka tar da mutumin da yake da, da mulki a hannunsa, basarake ko kuma ka tar da mai kuɗi attajiri, shi ne za ka gaisa da shi da "ran kaidadi". Sannan kuma da zarar ka gaya mai wannan ran gaisuwa ta "ran kaidadi", a ya tabbatar da ka girmama shi, shi ma zai amsa maka cikin girmamawa da tasiri.

To, kayan kiɗan gargajiya musamman kalangu. A ƙasar Hausa ana amfani da kalangu musamman lokutan bukukuwa. Ga, abinda ake ce ma ranar ƙauye wato ƙauye dai, ana amfani da kalangu sosai. Sannan ana amfani da kalangu wajen rawar ƙwanbe na maza. Yawanci wannan ranar ƙauye wato ƙauye day mata suka fi, shi kuma ranar ƙwanbe, ƙwanbe shi kuma maza suka fi rawar ƙwanbe. To ana amfani da kalangu. Sannan kuma wani lokacin a wasu wuraren ana amfani da kalangu lokacin da za a raka amarya a kai ta. Ana buga kalangu, ana yan waƙoƙi irin na amare. So ana amfani da kayan kiɗa a lokacin bukukuwa a nau'o'i daban daban.

Kamar ni, ina amfani da lokacin hutuna domin yin wasu abubuwa. Alal misali, ziyarce-ziyarce, sannan zuwa wurin hutu ɗin don samun hutun, sannan kuma da wasu ƴan aikace-aikace ƙanana na gida wanda ba a rasa ba.

Unguwar mu unguwa ce ta, ah, mutane masu matsakaicin, tattalin arziki. Dan haka akwai kasuwar dare, wacce ke ci tun daga bayan magariba. Har zuwa kusan ƙarfe sha biyun dare. Zaka tarar da akwai masu soye-soyen dankali, masu soya awara, masu soya ƙosai, masu alale, masu saida rake, masu saida lemu abarba, masu saida kayan. Lemon kwalba wato soft drinks. Da duk makamantan irin wannan sa. Nan zaka tarar da mutane, sun yi daba-daba wato joint, sun zazzauna, kowanne suna fira ana ba juna labarai. Na irin, wasu wurare da aka je da rana, da irin ayyukan da aka yi, ah domin nishaɗantar da juna kafin kuma. A tafi a kwanta.

Lokacin da na fi so daga a rana shine daga ƙarfe ɗaya na rana zuwa ƙarfe biyu. Saboda kowane irin aiki kuke yi idan wannan lokacin ya zo zai yi wuya baka ga an sassauta ba. Wasu ma za su tafi hutu, wato break, wasu kuma za a je ayi sallah, wasu kuma za su je cin abinci. Kowa da irin abun da zai dakatar dashi. To wannan lokaci ne mai daɗi da kuma duk yadda ka yi aiki ka gaji to za ka iya samun sararin hutawa idan wannan lokacin ya zo.

E, ajekudi adabi ar bahaushe yana ajekudi aranda ne. Lokacin nan bai san banki ba ko kuma asusu. Amma yanzu da zamani ya zo da banki, hanya mafi daɗi da kuma sauƙin ajiye kuɗi shine ta hanyar banki. Kuma ina ganin a halin da muke ciki yanzu a cikin al'ummam mu, yana da wahala ka ga mutumin da ba shi da banki saboda bankunan gasanan iri-iri kuma hanyoyin ajiyansu ma suna nan cikin sauƙi.

Duk lokacinda kaji an alaƙanta mutum da sana'arsa, ko da garin da ya fito, mafi yawanci kana taradda ba'a san sunanshi na asali bane a lokacin. Sai kaga ance wa mutum, a wannan bazazzagi ne, a wannan bakatsi ne, a wannan bakano ne. Lokacinda akasan sunansa, za kaga sunan wannan na garin nasa da aka alakanta shi dashi yayi rage tasiri. Wani kuma daganan shi yake binsa harya zama laƙabinsa. Ko kaji ance wannan ƴar kasuwa ce ko ɗan kasuwa ne, wannan ma'aikaci ne. Dudde ga sunan laƙabi iri daban-daban. Laƙabi ne wanda akewa mutum lokacinda ba'a san cikakken sunansa ba.

To ita gardama ƙwallo ta zama kaman abin sha'awa ko kuma wani abu na tasiri a tsakanin abokai. Ko da yaushe mukan zauna mu buga kaman ni ina Real Madrid ina da Barista abokina ɗan Barcelona. Kullum muna zama muna bugawa, muna bugawa har ma ya zama shine kama kashin bayan firan mu duk lokacin da muka haɗu. Duk lokacin da muka haɗu da wuya mu haɗu mu tashi babu firar ƙwallon ƙafa ba da kuma ƙungiyoyin da muke kariwa.

To, ita harkar intanet wata harka ce da ta zo mana a acikin bazata. Muna ganin ta muna jin labarin ta ko in sai ta faɗo. Dan haka ran da muka fara ganin ko ran da na fara amfani da intanet da kwamfuta, ranar na zuba ƙauyanci irin wanda ya kamata saboda ina ganin wani abu da kamar ba gaskiya bane ko ashe na tabbata a zahiri.

To mu fa anan wajen mu duk abinda zaka saya dama gashine agaban ka kana kallo zaka taɓa inna gani ne zaka gani zaka juyashi kagani ka tabbatar da in kayan lambu ne, mai kyau ne bai lalace ba, ka yi ciniki ka biya. Haka shima in nama ne, haka za ka jujjuya shi ka tabbatar bai lalace ba, mai kyau ne, ka saya ka biya.

To, gaskiyar magana har yanzu biyan kuɗi na sayayya hannu da hannu ya fi yawa a wurin da muke, that is a garuruwan mu. Amma kuma biyan kuɗi ta hanyar yanar gizo ko ta hanyar banki, ta bankin tafi da gidanka ya fi komai sauƙi, ya fi komai daɗi saboda ba kai kayan kuɗin ba niki niki. Ba komai iyakaci ka ciro wayarka ka lallatsa abin da latsa ka tura wa mutum kuɗinsa. Ya fi daɗi, ya fi sauƙi. Amma dai har yanzu a wuraren mu tasirin biyan kuɗi hannu da hannu ya fi yawa.

Haƙuri, darasin rayuwa mafi girma shine haƙuri kuma shine abin da yake shiga ko ta'ina ko wane bangare na rayuwar ɗan adam mai masa tasiri kuma hakan ya mun ga tasirin mun amfani dashi kuma mun ga tasirinsa.

Shi lokacin mangwaro lokaci ne da musamman idan unguwar taku akwai bishiyoyin mangwaro kamar tamu. Mu unguwarmu akwai bishiyoyin mangwaro a gidaje da kuma gefen hanya. Muna fama da yara wanda suke zuwa tsinkan mangwaro domin har katangunku za kaga suna hawa wajen ƙoƙarin ganin sai sun tsinko mangwaro ko da yardarku ko ba da yardarku ba.

Mu a wajen mu mako na farawa ranar litinin, wato Monday sai kuma ya kare da ranar Juma’a. Ranar Asabar da Lahadi ranakun hutu ne. Mu a haka makon mu yake tafiya a haka kuma muke yinshi. Na ga saɓanin wasu wanda su Lahadi makon ke farawa.

Dariya tana bayyana ne a lokacin da akayi abin dariya kuma fuska takan ɗauki annuri, hakora su bayyana cikin murmushi. Daga nan dariya ke bayyana har lokacin da za a yi ta. Wani lokacin in tayi yawa ta kai ga mutum na ƙolla saboda yi yin ta da jin daɗin ta.

To mu a nan lardin mu ma mafi yawancin abincikan mu abincika ne masu bada ƙarfi ba masu gina jiki ba. Mafi yawanci tuwo ne ace maka tuwo ace shinkafa da irin su dambu. Duka dai gasunan wanda zaka ga sinadarai ne na ƙarfi a jikin mutum.

Da su ake gane cikakken mutum. Dukkan mutumin da be da amana to kwata kwata a rayuwa za ka ga al'umma basa girmama shi basa mutunta shi. Haka mutumin da bai cika alkawari ana kallon shi a maƙaryaci ne kai tsaye. To don haka waɗannan abubuwa guda biyu suna tafiya ne tare da juna. Duk mutum mai amana to za ka gan shi yana da cika alkawari. Duk mutum mai cika alkawari za ka ga yana da amana. To duk wanda ya rasa su kuma to bai da mutunci a cikin al'umma.

A waɗannan suna nan da yawa nau'i iri daban-daban sa. Kuma irin abun da tasirin su a rayuwa ka barin, bar in bada misali da kayan girki. Ba ka taɓa rayuwa ba tare da kayan girki ba saboda dole ka ci abinci. Di yan da ka fere ka je ka sayi abinci a waje, a wataran sai ka girka da kanka. Girka da kanka ma yafi yawa huwa irin tsarin mu na al'ada. Don haka wannan na ce dole a rayuwar ki ka zama mikan guri suna.

Toh, he gama mafi yawanci za ka tarar da su a irin wani iyaye za ka kauyuka, to akan yi amfani da lokutan hutu don zuwa ziyara. Kuma muna zuwa mu ziyarci ƙauyukan mu mu ga abubuwan ban sha'awa wanda babu su a birane sai a can kauyukan, duk da ana ganin su yan ƙauyen wahala suke yi.

Ai dama komai dai dai darajar sa dai dai girman sa. Dukkan wani abu mai suna mai kyau, ah, mai ma'ana za ka ga abu ne mai daraja a wurin al'umma. Ko sunan mutum ko sunan wuri ne ko sunan wani kaya ne ko menene inda mai daraja ne to ka ga mai ma'anar ne to ka ga sunan na da daraja ko wata tasiri a ciki.

Mu a nan wajen mu masu wannan aikin ana kiransu ƴan kamasho. Ƴan kamasho sune suke fitowa su tari fasinja, su kai shi wurin da mota take ta garin da za shi, su saka shi a motar sannan kuma in motar ta cika su zasu karɓi kuɗin motar su haɗa, su bai wa direba direba ya sallame su, sannan ya kama hanya ya tafi.

To abun da yasa take banbanta da ta gida shine ita ta biki ta yawa ce, ta yawa ce don haka sai an yi da gaskema ake samu tayi daɗi ko kuma a gama dafa ta rabi ya dahu rabi bai dahu ba. To wannan ya sa zaha ga abubuwan wajen kula da ita don ta zama mai daɗin ana shan wahala sosai saboda yawanta. To, a ta gida kuwa, daidai mutanen gidan ne ba wani, sai takan fi daɗi.

Ooo, a nan gaskiya munfi amfani da tsitti. Ko kayi shuru, ƙwata ƙwata ba'a cika amfani da ita ba. Haka sharab ba'a cika amfani da ita ba. Amma tsit to ana amfani da ita da kuma ƙwata ƙwata.

Sababbin abinda ni nike ganin in ni ne zan tambaya shine ina duniyar zata miye makomar duniyar da rayuwa a wannan lokacin. Wani irin sababbin canje-canje za'a samu. Wane irin tasiri a za su kuma sababbin abubuwan da zamani ya zo dasu zasuyi wa rayuwar al'umma sannan wa'anda ake amfani dasu yanzu ta yaya za a zame abarsu?

To ai kusan iri ɗaya ne da lokacin Sallah. Lokaci ne da kusan kowa ke dawowa gida hutu. Dan haka unguwa za ta cika. Za a yi daddafa abinci a rarraba ma 'yan uwa da abokan arziki. Za a yi hidindimun na jin daɗi ne nahiyu. Duk kusan iri ɗaya ne da lokacin Sallah. Hawarda duk mutane sun dawo gida hutu.

To, hanyar farko da muka mukasani na samun kuɗi hanya ce da mafi yawanci za'a kira ta leburanci, inda ita shika na matashi. Ƙarfi ya kawo maka kana ƙoƙarin kaga ya za'a yi ka riƙe kanka to duk wani abu da ya shafi leburanci wanda ƙarfi zai yi amfani, za ka je ka yi shi domin ka sami hanyar da za ka yi ka riƙe kanka da shi ko za ka taimaka matanka dasu.

Kalmar, kalmar ungo, karɓa, gashi. Wannan kalmomi ne da mutane ke son su sosai sosai, sun fito daga bakinka. Na ba ka karɓi. Duk lokacin da mutum ya ji haka zaka ga ya waigo cikin fara'a, ya san wani abu ne zaka ba shi wanda zai amfane shi. To dan haka kalmomi ne masu tsada a wajen al'umma.

Kunya na cikin abubuwan da ake la'akari dasu wajen tantance mutumin da yake da mutunci kuma abun karramawa a cikin al'umman mu. So dan haka, da zarar aka ce mutum ba shi da kunya, za a ga bai da mutunci a cikin jama'a kuma ba a girmama shi. Amma da an ce wannan mai kunya ne, to za a ga ana girmama shi, ana mutunta shi ana karrama shi.

Barka da safiya tana tasiri ne lokacin da gari waye har zuwa lokacin da hansi ya bayyana. Alal wasu na iya kaiwa ƙarfe goma, wasu na iya cewa ƙarfe sha ɗaya na safe da ana iya ce maka barka da safiya. Daga inda kuma sha ɗaya musamman dai ƙarfe sha biyu ta yi zuwa ƙarfe huɗu, za a ce maka barka da rana. Wannan gaisuwar ita ce za a yi maka a wannan lokacin. Daga inda kuma huɗu ta yi zuwa magariba dukwan wanda ya haɗu da kai, zai ce maka barka da yamma. Haka ga tasirin gaisuwar take. Kuma daga lokacin da ka faɗi wani abu, saɓanin haka a wannan lokutan, za ka ga ana maka kallon tulalle. Wannan ba cikakken Bahaushe bane.

Mu a nan muna da hanyoyin tafiya kusan guda biyu ne ko guda ɗaya mai kama da biyu. Aaa, akwai hanyoyi na kwalta wanda akayi domin mota ta wuce, wanda masu ababan hawa irin mota, mashin, keke duk suna amfani dasu da na ƙafa. Sannan kuma akwai hanyoyin unguwanni wanda su basu da kwalta wanda mafi akasari sunfi daɗin wucewa ga mutumin dayake tafiya da ƙafa. Aaa, idan muka yi magana ta tafiya daga wani gari zuwa wani gari, to a nan ne muna da salo irin na jirgin sama, irin na jirgin ƙasa da kuma manyan motocin bas bas.

Lokacin da mafiyawanci ake tara kuɗi sosai shi ne lokacin da yazo daidai da wani biki na sallah ko na kirsimeti da kamakamantansu yake tumkarowa mutum. To dole yayi ƙoƙari ya gaya tara kuɗi domin ya sha biki cikin kwanciyar hankali.

To shawara mai wahala ta faru ne a lokacin da wani abu ya tinkaro mu za mu saya ko kuma muka saya mai mun sai fili amma barazana tana ta zuwa ana ƙoƙarin a sace filin a sayar sai muka zo muka sayar da kan mu domin gudun tsira da mutuncin mu. To wannan abun ya bada wahala saboda ba wanda za'a ce ya mallaki fili ya rasa shi hakanan amma dan dole saboda tsira da mutunci sai ya zama an sayar.

To, mafi yawanci yanzu ko a ina da su akafi amfani musamman yanzu da harkar mai ta ta'azzara ya zama ba kowa ne yake iya sa mai a abun hawan sa ba motar sa ko a mashin ɗinsa to sai ya zama kusan duk zirga-zirgar da akeyi yau da kullum ana yin su ne akan okada ko kuma akan keken napep a caɓa kenan. To don haka kusan ko da yaushe yanzu ma'amala ta koma tasu ba kamar da ba. Indai kana so ka samu sauƙi sai dai kayi amfani da nasu.

Ai a kasar mu Nijeriya babu wani farashi na ko wane irin kayan masarufi ne da idan ka fadi matasa ba za suyi mamaki ba. Misali a shekarar dubu biyu da sha tara kwata kwata katan din taliyar indomie bai wuce nera dubu uku da ɗari biyar amma a yanzu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida kwata kwata shekara bakwai ana siyan shi kusan nera dubu ashirin. Ka ga ko abin mamaki ne babu du wani abu da ka ɗauko na masarufi in ka fadi wa matashi ze ya sha mamaki akan shi.

Maganin gargajiya yana da matuƙar haɗari ga rayuwar ɗan adam ba don komai ba saboda babu tsari na adadin abunda za asha wanda ke nuna cewa an kiyaye ƙarfin maganin da tasirinsa. Za dai a ce ka sha ko ka auna adadi ka za ka sha wanda kai da kanka idan ka auna da yadda tsarin na bature yake ko na likita za ha ga cewa an yi abun nan da ake ce ma overdose wato an sha fiye da kima.

Tarbiyya, tarbiyya ta kowa ce. Wannan ya sa kowa na da gudumawar da zai bayar wajen tarbiyyantar da yara. Rashin bada wannan goyon bayan yana ɗaya daga cikin abun da ya jawo taɓarɓarewa tarbiyya a al'ummar mu, wanda a baya kowa na iya ba ɗanka tarbiyya ko mali, ko a unguwa kawai ya zo wucewa ya ga ɗanka na abun da ba daidai ba, zai tsawatar masa. Yanzu ko abun ba haka yake ba. Lalle tarbiyya ta samu tazgaro kuma sai dai muce Allah ya kyauta.

To da zarar aka ce maka mutum ya zama dattijo, ka san komai yanzu ya zama sai haƙuri. Mafi yawancinsu za ka samu ba ma sa jin ɗanɗano, ba sa jin daɗin wani abu a bakin, sai dai su ci kawai. To za ka ga mafi yawanci dattijai ba su cika shiga huɗɗo ɗin da za a yi aikin ƙarfi ko za a yi wani abu na sauri ko wani abu. Duk abin da za ka gan su a ciki, wani abu ne na mutuntaka da dattijantaka wanda ake girmamawa a ciki. Shi ya sa idan suka yi magana take tasiri.